Eh to abubuwan da nake shine ina buga Boal, ina buga PS, ina buga FIFA, ina fita yawo, mu je mu yi rawa da abokanai na, ina zuwa in seya kayan shayi shayi irin kaman coke, Fanta, chi Exotic, Admiral Yogurt, Kindir-mo na sha don in samu inji dadi. Eh wayen nan abubuwan da nake yin. Wata rana kuma ina iya zuwa kollon movie a theater. Wato fim kenan zamu je mu zanna diwa a movie na kanacin popcorn tare da masoyar ka ko abokin ka.

A sosai fa ina son kallon wata da dare. Ni ai wata ai ina zanna ƙarƙashin wata ina kirgawa ɗaya ɗaya ɗaya har in ɓata kirgin sai in ci kamar zan yi kirgawa sai ingan kawai suna da yawa. Suna mun kyau ina zanna ina manta da damuwa na hankali na yana nan ya dawo kuma ina jin daɗi sosai. So gaskiya har kullum wata ne ina yi da dare. Watara na ina zana da masoya ta can cikin dare, watara na kaman ƙarfe ɗayan dare zamu zanna muna kirgawa da masu motsi da wanda basu da motsi. Watara na mu ma basu suna muce a ga ke can ga ni nan haka muke yi da dare in muka zanna ƙarƙashin wata muke gani. Eh. To watara na kuma sai mu gan kamar akwai abu a cikin watan. Watara na ya fita babba, watara na a cike, watara na ya fita rabi, watara na ya fita kaman ɗaya a cikin huɗu haka za a yanka ta. Sai mu watara na kuma bara mu maganta maza taɓo ya baya hadari shine sai mu zanna muna yi kamar akwai wani wata a maƙwaya ɗaya ne kaman mu ke gani.

Ni bana amfani da mataimakin murya kwata kwata. Muryana lafiya ban taba aiki dashi ba amma dai ina da abokanai da suke aiki da shi. Mataimakin murya a wurina gaskiya ba amfani. Masu damuwar murya ne zasu yi aiki da mataimakon murya. Muryana na dan lafiya sai dai wata rana in har akwai mura shine muryana na iya tafiya ko in nayi ihu sosai in na kalla ball muryana zai tafi. Amma yanzu ko ya tafin ma sai in barshi ya dawo sha ruwan zafi da citta amma bana aiki da mataimakin murya.

Eh, ina da dabbar gida. Muna da dabbar gida kala kala. Muna da akuya, muna da rago, muna da kaji. Kaji kaman daban daban. Muna da masu yankwai, ana kiran su layers. Muna da brolas, da kuma muna da kajin gida, cockerel. Duk wannan muna da shi. Muna da zumo, duk kuma muna da tattabara. Kaji kam muna ajiye kajindayawa su yi kwai, mu siyar da kwai an. Sai su tattabara kuma muna siyarwa amma mun saba cin naman, zamu kama mu dafa, mu yanka mu dafa. Kajin ma muna ci, har da akuya gaba ki daya in wayansu mu siyar wayansu kuma mun yanka mu ci. Haka muke.

Eh ni ina son wasa kala kala bisa da a wane irin wasan. Wasan waya nin nafi son ƙo wani game ana kiran ta Townsmen. Shi nake so don shi zai bar ni in yi tunani, in yi lissafi yanda zan taimake mutane na a cikin waya din. Kaman a wani ƙauye ne kai ne za ka ringa yin aiki ka ringa gyara abubuwa. Ka manhar kuma a maganan wasa, ta wasan ƙwallo, ta wasan su volibol. To ni nafi son in buga bol da kuma nafi son table tennis. Ina yin wayan nan sosai. Kaman bol yanzu ni na iya bol sosai, ni striker ne, ina buga wing sha numba sha ɗaya da kuma ni captain ne a tim na ba. Ina son buga ƙwallo don yana kwantar min da hankali. Watarana kuma ina zuwa in buga table tennis don shi ma na iya sosai. In na buga sai in yi zufa, sai in je in yi wanka, in yi bacci, in ji jiki na safe.

Eh muna samun horo a wurin aiki in mutum ya yi laifi ko ya zo aiki da latti irin su kaman biyar haka ana samun horo. In kuwa ba kai aikin kayan da ya kamata ba duk shi ma za a baka horo. In har kuma ka je kake yin abun da baya cikin yan da tsarin aikin yake duk za a baka horo. Horon zai iya zama na cewa za ka, za a cire kuɗi a cikin al'ajinka ko kuwa a, a ce ma a ba ra baka promotion na ka ba. Duk wayan nan yana cikin horon da ake samu. Wata rana kuma kawai magana ne za a yi ma. Wata rana kuma za a baka shawara ne. Duk wannan yana cikin irin horon da ake ba mawa wurin aiki. Horon a fi kyau don in ba horo mutane ba za su wani su su yi aikinsu ba. Kowa zai dinga yin ra'ayin shi da abubuwan da aka kansa amma nan da nan ana ba da horon. Kowa wurin aiki yana natsuwa ya yi aikinsa ya gan cewa wurin aikin an samu wani.

Ni gaskiya ina son zama a inda ba hayaniya, ba matsala, ba faɗa, ba tashin hankali. Na fi son zama da mutanen da suna da wayo, mutanen da suna da kirki, mutanen da suna da hankali, mutanen da za su iya taimake ka fiye da hanyar su da su fita a cikin hanyar su su taimake ka. Me yasa nake son haka? Don ni ma haka nake, zan iya fita a hanya na in taimake ka. Zan iya yi ni ma abubuwa, dayawa kawai don zaman lafiyar da zumunci tsakaninmu. Siyasa ne, a zama ina so makwabta masu kirki, masu ilimi, wannan za mu yi tunanin abubuwa fiye da yadda muke samani. Ni ba na son abin da za a zanna ana tashi hankali. Ina son kuma in zanna da imani, wannan na zanna magana na akwai tabbace, mutane za su yarda ne, wanda in na zanna kome nan da zanna da kyau. Da kuma ina son rayuwan da duk abin da nake so zan iya siya, wato kenan ina son kuɗin da duk abin da dai hannuna nake so in ɗauka, kuɗi na zai iya biya. Ina son rayuwan da ba sai na ta gunaguni da mutum ba. A zan iya tashi in je aiki a lokacin da nake so in dawo. Wato ni in buɗe kamfanin kaina kenan, gaskiya haka nake so in zanna.

Eh ina cin salat sosai. Ai salat na cikin abubuwan da nake son ci a cikin abinci. Na fi son abinci da salat don ganye mai kyau ne. A koyarauwa an faɗa mana cewa salat na da wa'yan su abubuwan da jikinmu take nema don jikinmu ta zanna lafiya. Saboda haka in har na gan salat ina siyan in haɗa da abincin cin ci. Ba ya da kyau kana cin abinci baka haɗawa da ganye mai kyau. To ganye in na wanke sai na yanyanka sai in ci. Watarana ina haɗawa da, eh albasa an sa da tumatur sai in sa da yajin kulkuli. Ina sa magina inci gaskiya akwai daɗi. Salat kuma a ana cin shi da abubuwa daban daban. Ina cin salat da shinkafa, ina cin ta da taliya, ina cin ta da macaroni, ina cin da da da kuskus. Duk dai abunda ana iya ci ni dai zan iya cin ta da salati. Salati ai abincin mu a arewa mai kyau ne. Mu muna sa yajin kulkuli mu haɗa mu ci sosai. Kuma damuwan dai lokaci lokacin da ake samuwa ba koyaushe ake samun salatin ba. Akwai lokacin da a shekara bata nan da yawa ba'a samin ta. Amma in aka same ta tana da arha kuma zaka ci ka ci ka ci har ka ƙoshi. Iya na ran ɗayan naira ɗari da hamsin ɗari biyu sai ka ga an ɗiba ma da yawa. Sai ka so ka wanke ta ka yanyanka ta kanana ka haɗa ta da albasarka da tumatur ka sa mata filebo mai kyau ka zuba mata mai haka muke cin ta.

Aaa, abokantaka zan ce abin da ta fi muhimmanci shi ne yarda wa da juna. Yarda wa da juna a abokance yana da kyau. Don zai saka kai da abokinka ku zanna lafiyar sosai. Ma amlo an faɗa ma abu akan abokinka ba za ka yarda ba. Don ka yarda da shi sosai, ka kun samu fahimtar juna, inda ka san cewa abin da zai iya yi da abin da kuma ba zai iya yi ba. To wannan shine babban muhimmanci a abokantaka. Gaskiya ni na fi son abokina ya yarda da ni ba ma ya ban kuɗi ba. Da yardawa ne zai ce, "A to ka yi ga wani abu, ga wani sana'a inda zai iya tallafa ka ya ba ka kuɗi." Aaa, yardawa ne zai iya ce ma, "Ga shi wannan key mota na, na ba ka, ka rike mini." Yardawa ne zai iya ce ma, "Aaa, ga shi wancan abun ga wannan ga wannan abun yi ga." Duk wannan dai sai da yardawa.

Eh na ci gaba haɗuwa da abokan ciniki ta maganan waɗansu mutane da suke yana da waɗansu abokan ciniki suna ma abokanansu magana, sai su ma su zo sai mu zama abokan ciniki. To wannan haka muke zama abokanai na ciniki da su. Nan da nan da kuma hankali da fahimtar juna a can cikin kasuwanci yana ƙara mini abokan ciniki da yawa, da kuma saukin kayana in nake siyarwa yana sani in samu abokan, abokanayin ciniki masu kirki.

Madubi, muna da madubi ɗaya, ɗaya, ɗaya zai kai kwaya kaman shida ko bakwai. Gidanmu da ɗaki yakai shida kuma kowani ɗaki akwai madubi ɗa-ɗaya wanda aka manne akan bango. Banda haka akwai madubi da ma mana yanmu suke rikewa da kanne na mata kenan ma su rike wannan suke da shi. So suna da nasu na hannu kuma akwai na bango wanda ake manna wa. To don ce ai ya mafi bakwai, zan iya ce takwas tara haka. Madubin kuma akwai wa en da ma ana ƙara, sa musu wutar dare. Har ba umuri ya zama duhu zai gan wuta zai kunnu za ka iya aiki da shi. Ni ina son madubi domin in zan fita, na ci ka manta, uh, sefe kaina, na duba madubi sai an tuna. To madubi na da amfani da yawa a gidanmu. Sabida haka muna siyan madubi in ya fashe ma muna ƙara siyan wani.

Ina gina dangantaka da kasuwanci ta maganan yanda abubuwan da nake siyarwa suna da araha sosai. So sabida haka, ina samun dangantaka mai kyau da abokanayen kasuwanci da kuma kayana suna da ƙarfi, suna da kyau, suna da ba matsala da kayana. Wata rana kan nake siyarwa kayan abinci ne, wata rana kuma ina iya kawo ganye in siyar. To ganye na ina kawo su fresh fresh sabo wanda aka fitar daga lambu, shi nake siyarwa. To shi kuma ba matsala mutane in sukayi aiki da shi suna jin daɗin shi. Haka sai mu samu dangantaka mai kyau tsakanin mu da su har su zama abokanayin kasuwanci sosai.

Takardun aiki, yanda nake ajian takardun aiki, a ɗaki na nake ajiye wasu, sai akwai wasu kuma a cikin kwamfutana. Haka nake ajiyan takardun aiki. In na ajiye su a cikin kwamfutana sai in zo in kaita ta sama a cikin Google Drive na wa, dun in na samu na canja waya ko waya ta taɓa ta zan iya sa hannu a kan takardun aikina. Wayanda kuma suna ɗaki ina ajie su ina duba su nan da nama a bubuwan aikin. Haka na ke ajie takardun aiki.

Eh akwai tsaro kala kala. Yanda nake kare kaina daga tsaro shine ina bin doka in nake aiki da mota, nake tuƙa mota. In har kuma zan fita waje ina bin dokan 'yan sanda cewa kar ka fita, kar karfe taran dare dun akwai damuwa in ka fita. To haka nake. Kuma in nake mota ina sa belna sit ina kuma sa hankali in tuki da komai da komai. In har a wurin aiki ne muna aiki da allura, alluran nan kuma in ka taɓa jinin wani mai cuta ya taɓa jinin ka saka iya samu cuta kamar HIV. To yanda nake yi ina sa hand gloves da kuma takalma masu nauyi wanda ko wani abu ya faɗi a ƙafanka ko kuwa jini ya taɓa bai yi taɓa ka fata da fata ba. To haka nake kare tsaro a wurin aiki da kuma a nan da nan zama na kullum.

Sosai ma, ina raba ayyuka ma mutane dayawa. Ina raba ayyuka a inda muke buga kwallo da yamma, in muka je buga kwallo in ce, "kaiga kai yau kai zaka raba wasa, kai gashi kai zaka busa mana referee ko kuma ku zaku yi lineman kai zaka shiga gola" duk wannan ina in zan je buga kwallo. Wata rana kuma a cikin wurin karatu sai mu ce, "kai ka yi gashi aikin da zakayi taimaki mu da shi". Wata rana a wurin abubuwan coci za mu ce, "a kai gashi kaine kake sama a maganan haɗe-haɗen kuɗi, kaine kake sama a maganan siyesiye, kaine kake sama a maganan dafuwa" so gabaki daya mune muna yi.

Ai na je garu-garnuka ɗaya ɗaya ɗaya sunkai guda shida. A duka garnukan nan da safe sai na ji kukan zakara mai kyau. Wata rana ma shi yake tashin mu. Kaman a kauye, a kauye muna rera kaji kala kala. To kajin gida zakaran nan da sassafe su suke mana kuka su ta yarra damu daga aiki. Wato kaman karfe shidan safe za ka ji kukansu kukkurukku. Zamu tashi mu je mu fara aiki kenan mun san cewa ah safiya ta yi gaskiya. Kukansu na taimako na sosai ne. Donni in na kwanta yin bacci ina iya manta da kaina amma inna ji kukansu kaf na tashi kenan.

Eh, in ruwa yake zuwa abin da na saba yi shine ina tattara kayayyaki nan da na wanke akan igiya na shigar ciki sai mu ɗauka ruba mu tari ruwa don muyi aiki da shi. Watara na ruwan na har sha muna yi. In ruwa na zuwa muna rurrufe kejin kajin mu kar ruwa ya shiga kashin su, yai wari su kamu da cuta. Gaskiya wa innan ne abubuwan da muke in har ruwa na zuwa. Watarana in ruwa na zuwa in ba zamu zauna ɗaki ba za mu ɗauki lema mu je. Watara na a shago ma za mu shigar da kayayyakin mu cikin shagon mu mu dama mun saba fitarwa waje. Amma har ruwa in ya zo ai dole yau a tara kayan muna sayar da shinkafa, niƙaƙƙen masara duk wannan dole mu shigar da wuri in mun ganka kamar za'a'i ruwan sama. To wannan shine abin da mukeyi.

Yayi ƙoke-ƙoke dai bani nake magancewa ba. Ina da manya sosai wanda suke magancewa in har aka kawo mu su ƙoke-ƙoke za su duba. In har a rubuce ne, in har ba ki nema dole ka rubuta sai su sa hannu sai su tura gaba ce wucin wurin kungiyar da za ta magance abun. So ɗaya an samu abun cewa yayi an gara ya warke. To wannan shi ne yadda muke magance ƙoke-ƙoke a wajen aiki. Ni dai ƙoke-ƙoke nan sai dai tsakanin ƙannena in su kai faɗa haka to sai in je in maganta ƙoke-ƙoken da yayan ya kawo ko ƙaninsa ya kawo. Zan duba wane mai laifi, in duba mai ke faruwa, in na duba gaba kiɗaya sai in san me zan yi. In har ma bulala zan musu to in zan ja kunne su to in zan kai karar su wurin mamanmu da babababmu ko yayuna na to wancan, wancan shawarar a ni ne zan yi.

Ni ban cika karanta jarida sosai ba amma babane na karanta jarida sosai. Yana karanta jarida ba kaɗan ba. Jarida kala kala akwai na Daily Trust, akwai na Today News, akwai na Times, akwai na Aljazeera. Duka babane na karantawa. Ni dai watarana, watarana ne nake karanta jarida amma dai abu mai kyau ne don a wurin muke jin labarin duniya gabaki ɗaya.

Eh muna da shi kowane wata akwai manufan da muke koƙari mu ganci ba mu, mun iso kaman yanzu a watan nan. Mun koma shi ne mu taimake rai mutane kwaya dubu biyu da kuma dukansu mu basu kuɗi kaman ya kai dubu hamsin ko wane mutum ɗaya. Shi ne manufan da muke na wata-wata. Wata mai zuwa za muyi sabon manufa. Ko wane farin wata muke yi sabon manufa.